Kayan ɗaki da na fi so, na fi son gado da teburi da kuma firij da kuma TV da labule. Su ne abubuwan da nake so a ɗaki.

Eh to gaskiya ni abubuwan da nake yi domin ƙara aiki bayan na tashi aiki shine ina ɗaukan ayuka da dama ya kamata a yi washe gari in fara yin su kafin na gobe na dawo na ci luba.

Eh, ina kulle ƙofa a kullum dalili da yasa nake kulle ƙofa kullum saboda anguwar mu yara suna yawan yi ma mutane ɓarna idan ƙofa suka samu yana na a buɗe.

Eh to gaskiya abinci da na fi son ci da safiya shine samu shayi da biredi ko kuma samu kosei da koyi ko kuma samu alale.

A nafison fure ja, jam fure, su ne kalan fure dani nakeso. Sannan buɗurwa nama tana son jajayen fure. Nakan iya ba ta kyautan fure idan na dawo daga kogi.

Yadda nake karɓan baƙo shine ina yawan shirya masu abubuwa da ya kamata su ci da abubuwan da yakamata su sha kafi nan su zo.

Gaskiya ina iya tafiya nisa da ƙafa. Wani lokaci na kan iya tafiya kilomita ɗaya da rabi, wani lokaci na kan iya tafiya kilomita biyu. Misali zan je wajen abokina.

Muryana tana da ƙarfi sosai gaskiya amma kuma bana cika ɗaga murya idan ina magana da mutane. Kawai sai raina ya baci tukuna nake ɗaga muryana da ƙarfi.

Lokaci na shekara da na fi so, na fi son lokacin December. Dalili da ya sa nake so lokacin December saboda ni da abokanai na muna yi amfani da wancan daman mu je yawo zuwa wurin hutu.

Ina tofa yawu a jeji ne wani lokaci kuma nakan tofa shi a bola ko kuma yashi. Dalilin da yasa nake yin haka ina neman inda babu mutane ina tofa.

Ina wanke tufafina wani lokaci sau uku, wani lokaci ina wanke shi sau huɗu. Dalilin sa ya sa na ke wanke shi a irin lokacin na kimanin haka saboda in kare datti daga cikin kayyakina.

Lokacin da babu wutan lantarki nakan zo na ɗauki fefa da fensir na in fara yin zane saboda gobe idan naje wajen aiki zan ɗauki na'urar kwamfuta na ne, na ɗauki hotunan su.

Yadda nake shirya ayyuka ga baki ɗaya, ni da abokan aikina sai muyi shawara mu tantance wane aiki za muyi wa wace gari ɗin, tukunna sai mu shirya yadda za mu fara su gobe.

Yadda nake jurewa zafi, idan zafi na kan cikin zafi na iya cewa ma kaina cewa in jure saboda zafi ɗinnan ba zafin har abada bane zai ƙare.